Kana yin addu'a kullum. Kwarai da gaske ina yin addu'a kullum, saboda sai da addu'a. Idan babu addu'a ba, ci gaba. Ko wani lokaci ina yin addu'a. Da zaran na tashi na yi addu'a, na san inda nike.

To ina son kallon fim in Hausa, fim in Hausa version fim in baturai da fim da ake yin faɗoɗi. Irin fim ɗin nake son kallo kowane lokaci.

To ina son sa tufafi kala biyu ne. Akwai san ina son sa tufafi mai riga wando, ina son sa tufafi mai raga da ƙaramin wando da ƙananan riga, sannan ina son sa jallabiya.

Ba na zuwa gidan fim, ban da lokacin zuwa gidan fim. Ɓashi bane a gaba na abin da nake yi a fili gidan fim. Idan na je gidan fim bata lokaci ne. Sabon ma zuwa ko ina na gida.

Gidan abincin da na fi so, gidan abinci inda ake sayar da su abinci yakarida a kawo maka takadda sai ka zaɓa abin da kake so. In ka zaɓa sai ka je ka zauna ka jira a kawo maka irin gidan abincin nake so.

Muna yin wuta wa da ice saboda ɗayan ice, itace ne idan ka hura wuta da ita, ta fi saurin kamawa, ta fi saurin aiki. Ko me kake yi ta fi sauri.

Na fi son shagon siyar da waya. Ka ga shagon siyad da waya in ka je za ka samu easy, za ka zauna ba takura. Duk da yake bakana haka, za su yi akwai kuma babu kowane takura.

Matsalolin aiki na lokaci nake bata kowani lokaci, dakowan lokacin aiki, dakowan da zan ba shi, dakowan da zan yi, dakowan da yake yi, dakowan lokacin aiki. Matsalolin abubuwa ne da ba ta ƙarewa wannan daizo waccan daizu a kabin aiki.

Dangan taka da shugaban aiki, abine da su ma suna mamaki yanda nake samun dangan taka dasu saboda ba kowa bane. Kagan shi bayan ginnasa ba farahanin ka zama su kaskaskan ta da kai zaka samu farin ciki da su. Doke ka na dan uwa.

Yaya kake ra rayuwa? Rayuwa da daidaituwa da yake rayuwa abu ne da abu mai sauki a gare rai. Koya take zaga na kan na kamkamce rayuwata a komi na, na nan tsaf na gama shi.

Amfani da shi, wayan nake amfani da shi Samsung ce. Samsung nake amfani da ita. Samsung A style E. Da shi nake amfani nake wannan abun da nake yi yanzun nan. So da shi nake amfani.

An da kowane aiki da nake yi a, a gida. Aikin da nake yi shine, aikin, aikina da nake yi, na tashi na buɗe wayata, yi analysis daga Monday zuwa Asabar. Daga Monday zuwa ranar Juma'a. Da zan ranar Juma'a ya kai ƙarfe huɗu, na gama na rana. Sannan su wannan ranakun zan fara wadansu ayyukan dai dai na kama danna gife zan kayi su.

Zama kusa da taga, abu ne da nake so, abu ne kuma da bana so. Da yake yi ban fita. Tunda kaga ban fita ina nan zaman tu, zaman da taga. Sai in masu zama a waje sune na su samu su suke son wannan.

Bokitin da muke da su a gida, bokiti guda biyu na wanka sannan suran bokita ƴan na ayyuka, kaman da abinci, ka ɗabo ruwa da wanda za su yi abin nata. Duka duka da muke da shi ya fi guda goma a gida haka yake.

Soo, taro yan- taro yanda ya kamata yanda ya kama ce, wata taron za mu yi ta sau ɗaya a shekara, wata kuma shekara biyu uku ko dubu biyar ba za mu taɓa yin taro ba. To yana yanda ta kama ce haka abun take.

Ina amfani da kunnayen waya mana. Kunnan waya abu ne idan kana amfani da ita, za ka samu jin daɗi. Saboda ka ga kunnen wayan nan yana da wasu nisaffanai da wasu abubuwa sababbi haka take, haka take.

Kai ina sayan kaya yanar gizo ba. Saboda ko haka yanzun nan nayi order kayan a yanar gizo har da kusan dubu hamsin da labiya biyu da wata Emirates guda biyu suka ce mani dubu hamsin. So na tura yanzu ma yana hanya, ka gani ina siyan kaya a yanar gizo. Bana son wasu surutu haka ne.

Ina siyan kaya a yanar gizo ai, saboda kayan yanar gizo abu ne in na siya ina jin daɗinsa. Ko guda biyun da na siya kwanaki na ji daɗinsa, shi yasa nake son kayan yanar gizo. Ya fi sauri.

Hm, tsoron kwari. Na yi tsoron kwari saboda kwari. Abune da inya shige ka yanzunnan, ha! Sai ka tsana kanka, shiya sa nake tsoron kwari. Kwari bane, bana ma kusa dashi kwari, mm-mm, babu, babu me kyau bane.

Burodi da nake so, irin burodi da zaka gan kwakwa a ciki, ka ga dabino a ciki, ka gan siga a ciki, ka gan abubuwa masu yawa a cikin burodi din. Irin burodi da nake bukata kenan. Sau da irin burodi nan, in kana cin ta zaka fi jin daɗin ta. Kuma yafi daɗin sha'ani sosai.

Izinin hutu bana aiki a ƙarƙashin kowa, balantana in nema izinin hutu. Amma in ta kama zan nema, zan ce wai to gaskiya inna neman hutu, inna so abane lokaci. Akwai abubuwa da nake san na yi, kuma bana nema abu abane hutu don in samun inyi su.

Rahoto bani da wanda nake rubuta ma rahoto. Mutum biyu ne nake rubuta ma rahoto. Iyakacin budurwa ta sai da mutum, mutum ɗaya da nake rubuta ma rahoto wanda ko mai zan yi sai na sanar da ita. Ita kaɗai kawai nake rubuta ma rahoto sai dai budurwa na, shikenan, ban da kowa kuma.

Horo wurin aiki, ko kai waye ne yakamata ka samu horo. Da haka gaya mun, zaka je gurin aiki ka fara aiki sabo ba ka samu horo ba. Dole sai da horo. Idan ba horo, bazaka taɓa, aikin nan ba dai taɓa yiyuwa ba ai. To sai da horo. Ko wane aiki sai da horo.

To, ana bacci da rana ma, ba kowane lokaci ba. Ba kowane lokaci nake bacci da rana ba. Yanayin dade ta ka kama. Wani lokaci zan yi bacci da rana idan bacci ya rike ni, wani lokaci kuma idan bacci ba ta rike ni ba. Ba zan yi bacci kuma ba ma idan ta rike ni, zan yi. To yanayin dade abi ya kama. Ba kowane rana nake bacci ba. Da rana nake bacci ba.

Babban nasarar da nake samu a aiki shine, yanayin da na aiki, aikina na biya na. Babban nasarar ya biya ni dubu ɗari biyar, dubu ɗari biyu, dubu ɗari, dubu ɗari uku, dubu ɗari biyu. Kaga babban nasara kenan. Tunda har ta biya ni babba kuma mai tsoka. Kuma abin da ake buƙata ko wane lokaci a aikin ka, ka zamanto kana ganin kuɗi a wata, kaman miliyan. Kaga lokacin ka san me ka ke yi.